To, an zo wajen. Ai ba ma a zaba? Dan fensir ya fi komai daɗin amfani. Ka yi, ka yi ba dai-dai ba, ka sa abin gogewa ka goge, shi ko alƙalami idan ka rubuta shi ke nan ka ɓata inda kake rubutanka. Gashi fensir ya fi daɗewa, shi baya irin dinnan kaga alamar rubutu ya daɗe, duk ya ɓata takardar. Shi ko fensir yanda ka rubuta shi haka zai zauma, ya fito maka ɗas a jikin fefa. Amma alƙalami, wani zubun ma alƙalamin sai ka sa shi a cikin aljihun riga, duk sai abun cikin shi ya zube, ya ɓata maka kaya, ya ɓata ka, ranka duk yabi ya ɓaci. Shi ko fensir hankali kwance, za ka ajiye shi ba zai taɓa zuba ba, ba zai taɓa ɓata maka kaya ba. To gaskiya ni na fi son fensir akan alƙalami.

In za ka yi kyauta, kana duba yaya mutum yake, ya yanayin shi yake, iyaye ne, 'yan mata ne, samari ne koko yara ne. To a nan kake dubawa, sai ka ga wani irin kyauta za ka wa mutum. Kamar ni yanzu, mijina shine wanda na mishi kyauta ta ƙarshe. Ƙarshen kyautan da na yi, na saya mishi kaya ne saboda yana burge shi. To a haka sai ka ga in mijinka za ka sayawa ma me yake burge shi. Wani shi kawai agogo ne ko kuma abun da ake ɓame hannun riga shi yake burge shi. Wani takalmi, wani hula, wani kaya, ko wa da yanda ya san yanda mijinsa yake ko kuma babanshi ko kuma danshi ko kuma duk wanda kai zaka mishi kyauta.

Eh, abin da zan canza a duniya shine in canza yadda tsarin gwamnati yake a gaba kiɗaya ƙasar nan na duniya. Saboda in aka canza tsarin gwamnati, to abubuwa da yawa za a ƙare dashi. Na farko, za a gyara ilimi, mara sa hali za su samu su yi ilimi. Na biyu, za a daina yaƙe-yaƙe a duniya. Na uku, za a sami ingantaccen abinci. Na huɗu zaa samu ruwa mai kyau tsaftatacce na biyar kuwa za a samu muhalli mai kyau, sannan na shida, 'yan samarin da suke tasowa za su samu ayyuka masu kyau. Na bakwai, za a daina kashe-kashe sannan kuma abubuwa komai zai tafi a daidai kamar muna wata aljannane a duniya. In akwai abin da zan canza a duniya shine gwamnati, saboda gwamnati ita ne kan gaba wajen in anyi gyara mai kyau rayuwa tayi kyau, in an ɓata shi rayuwa ta ƙi kyau. Yanzu kamar misali, irin halin da muke ciki a nan ƙasarmu Nijeriya, muna cikin wani yanayi na sai dai kawai a yi addu'a. Ba ilimi ingantacce, babu muhalli mai kyau, babu rayuwa mai daɗi. Kullum cikin kashe-kashe ake, kullum cikin yunwa ake, kullum cikin ƙorafi ake. Wani abun sai mutum ma ya fito ya gani. Ko ka je asibiti ka ga mutane suna mutuwa ba su da halin biyan magani. Ko ka ga magidanci yana roƙo a taimaka mashi da abincin da zai ciyar da iyalinsa. Ko kuma wani can ka ji an ƙyamushe shi daga gidan shi, an tafi da shi can cikin daji 'yan uwa suna roƙo a taimako sannan su ce su an so ɗan'uwansu. Abin dai babu daɗi. To idan aka gyara gwamnati komai zai gyaru. In aka cire waɗannan mutanen gurbatattu a cikin gwamnati to komai zai gyaru. Abin da ke nan ni zan canza, sannan abin da zan iya canzawa ke nan a ciki.

Akwai abin da nake so na gida idan har kuɗi ba matsala bane. Ina so in gina gida, ina so in gina ƙanne na, ina so in gina ƴaƴa ɗana sannan kuma ina so in gina kaina. Ina so in yi abubuwa da yawa in har kuɗi ba matsala bane. Ina so in ƙara zuwa in samu karatu mataki na gaba, sannan iyayena duk abinda suke so in faranta musu rai, in musu komai da komai sannan in ginawa kaina gida. Yau a ce ni ga gidana, ina da gida.

To idan ina aiki, bana duba saƙonni. Ina, ina tsayawa in mai da hankali na kan aikin da nake. To, duk wani saƙo zai jira har sai na gama aiki sannan. Sai dai idan naga saƙon yayi yawa toh shine sai infara dubawa inga me yake faruwa. In na ga ba wani abu bane na mai muhimmanci ko kuma abin da yake buƙatar hankali na gaggawa, ina barin shi sai bayan na gama aiki. In na gama aikina sai na nutsu, sai na duba wasu saƙon da aka tutturo mun.

Eh na iya dafa abinci sosai kuwa. Ko wane kalan abinci na gani ina iya sarrafa shi kuma ya yi daɗi sosai. Abinci shi-- a farko abun da za ka fara in ka na dafa abinci, ka fara mu gani yaya kalansa take, sannan ka duba ɗanɗaninsa sannan sai ƙanshi. To idan ka duba wannan abu guda uku girki mai sauƙi ne a ko wani gurin mutum na farko in za ka sa abu komai kar ka cika. In ka sa kaɗan za ka iya ƙarawa amma idan ka cika, in ka, in ka cika ba halin gaskiya dawowa ka gyara sai dai shi ke nan ka ɓata. To ko ruwa ne in za ka zuba a girki ka sa kaɗan, gwara ka yi ta ƙarawa a hankula amma ban da su dawuwa irin su shinkafa. Di irin su shinkafa dole ka kimanta gaskiya sai ka yi tunani sosai a kan sa da irin su tuwo, tuwon shinkafa da kuma irin su taliya mai, mai kayan miya na kome da kome a ciki. Wato jolof taliya ke nan. Amma sauran abinciccina in za ka yi, ka duba ka gani me yake bukata, ka zauna ka yi nazari, ka kalla, ka ji ya ƙanshinsa yake, ka ɗanɗana, ka ji ya daɗinsa yake, sannan ka ji kuma kallo yake a ido. Yana ba da ma'ana eh in na ci abincin nan zan ji daɗi. Don shi abun da yake ɗaukawa mutane hankali shine ka san yanda abincinka yake. Abinci farko abun da yake jawo hankalin mutane shine ƙamshi. Na biyu sai gani, na uku sai kuma a ci. Amma ni indai abinci ne, na iya dafa abinci sosai.

A kasuwa ne ina siyan abubuwa da yawa. Don dai yawancin abun da nake amfani da su ina siyan su ne daga kasuwa. Duk wata ina zuwa kasuwa in je in yi cefanen gida na, irin su abinci, irin su kayan sawa na, takalmi, kayan kwalliya, kayan yaro na, kayan cikin gida, kayan kwalliyan cikin gida, kayan wanka, kayan shafe-shafe da dai sauransu. Komai ne in zan siya gaskiya ina zuwa kasuwa ne, ko taja, ko abun cajin waya na ne ya lalace ina zuwa kasuwa domin in je in sayo. Komai da komai.

Eh tabbas ina rufe bakina lokacin hamma, saboda mu a addinin mu dole ne ka rufe bakinka lokacin hamma, sai dai in ba yanda zaka yi. Kaman ace misali ba ka da hannu, amma in dai har kana da hannu ana so in da tafin dama ne to ka sa dama hannun daman ka ta cikinsa ka rufe bakin ka gam. Saboda mu shaiɗan yana mana fitsari a cikin baki a namu addinin mu da yardar mu. Sannan kuma in hannun hagu ne, sai ƙasa ta bayan hannun hagu. Saboda mu a addinin mu mun yarda cewa hannun hagun mu, ba tsabtatacce hannu bane saboda shi ake amfani dashi in ka shiga bayan gida. Amma hannun dama da shi ake rufe baki gam ka rufe bakin ka saboda gudun kar shaiɗan ya zo ya yi ma fitsari a cikin baki. To tabbas muna rufe bakin mu lokacin hamma.

A lokacin da muka yi aiki mai yawa shine lokacin da bami baƙi 'yan uwan mama na za su zo. Wato mun sha aiki sosai, dan tun a sati aka fara gyare gyaren gida, da saye saye da ne yadda zama a tattauna aji yanda za'a yi? Komai ya tafi a kan tsari ya tafi a kan daidai su zo su ji daɗi. Kowa yaji daɗi kowa yayi murna. Kowa ya tafi gida kuma yana jin daɗi dan za su zo daga nesa. Ai ko mun sha wahala. Dan ana i saura kwana uku aka zo aka samu kafin ma nan an siyo kaji. Da aka siyo kaji aka sasu aka rene su na wata biyu suka girma aka yayyankasu aka sasu a cikin akwatin ƙanƙara. Shi kenan masu kawo nefa suka ƙi kawo mana wuta. Kaji suka zo suka fara lalacewa suna yauƙi yauƙi. Ai kuwa haka nam aka ɗaukko su aka wanke su aka zauna aka dafa su aka soya su. Bayan nan ana i saura kwana biyu kenan za'ayi zasu zo baƙi. A ka zo aka je gida aka fara wawanke bango. Ana ta wankin bango ana ta cire in taga ana wawwanke su. Abun ba sauƙi, ga girki, ga yunwa, ga gyara, ga aiki duk gaba ɗaya gidan ya kacame. A haka har aka gama, aka zo aka zauna aka huta. To kuma muna so idan sun zo ranar da suka zo za muyi shinkafa ne da miya, sannan kuma za a musu in kaza za a soya kaza a sa mishi yajin nan wanda ake cewa "pepe meat" shi za a musu. Sannan kuma da daddare muna so a musu taliya jollof sannan kuma a sa musu a yi musu ɗan abun da za su ci da daddare. Shi ne ake ta tsarin cewa to za a musu kek. Ai ko aka yi wannan cake ɗin, da aka yi wannan cake ɗin ba a gama shi ba sai ƙarfe biyun dare zuwa wajen uku. A lokacin aka gama tun ƙarfe goma da aka fara saboda bakin suna ɗan dama da yawa. A haka aka zauna kuwa aka kashe daren nan ana i washe gari kenan za su zo yanda da sun zo kawai sai da a fito da shi da daddare sai dai a hau ci. To a haka dai muka zo baƙin nan suka zo komai ya tafi mana daidai muka gode wa Ubangijinmu kuma suka zo suka juya. Dama kwana ɗaya za su yi, to washe gari aka zo aka musu abincin karin kumallo. Suka sha muka yi kunun gyaɗa da fanke suka ci suka ƙoshi kafin su wuce kuma inda suka daga inda suka zo suka zauna aka yi waina suka ci suka ƙoshi kowa ya ji daɗi aka yi aka yi musabaha kowa ya tafi. Shi ke nan a haka dai amma duka an sha wahala amma kuma an ji daɗi.